Eh ina duba lambar QR saboda in tabbatar da abu na ƙwarai ne koko ba na ƙwarai ba. Sannan kuma in ina da buƙatan in shiga ainihin yanar gizo na misali kamfani ne basu saka sunansu ba koko ina buƙatan ƙarin bayani akan kamfani, in na duba QR ɗinsu ina samun isasshen bayani da zai wadatar da ni in duba me nake ƙoƙarin dubawa.

A'a, ba kullum na ke sanya safa a ƙafana ba, amma mafi yawanci ina saka safa saboda in kare ƙafana koko daga wani cuta na sanyi. A'a, koko sauro saboda muna fama da sauro mu a nan arewacin Najeriya. A sannan in na saka takalmi, eh launi na so ciki, na kan saka safa saboda yana shanye gumin da ƙafa yake yi. Sa'annan yana daidaita ƙafa yayi kyau.

Eh jagorantar mutane wato wakilci kenan ka wakilci wani adadin lambar mutane a wani wuri haka kamawa da shugabanci ne. Ko ko wani dai rabo na wani abu ko ka zame musu shugaba ka shige musu gaba. Kai ne aka sani in ana bukatan wannan adadi na mutane kai za'a nema in an same ka an same su. So jagoranci yana tafiya tare da gaskiya ne in har kana da gaskiya to zaka iya jagorantar mutane ba wai kai wa mutane kama karya ba.

So idan an ce malami ana maganan kusan abu biyu ne a nan wurin. Akwai malami na addini, akwai malami na karatun zamani wato boko kenan. So ni a dukansu biyu malamin da na fi so shine. Malamin da zai karantar da ni gaskiya ba wai son ransa ba. Sannan malamin da zai karantar da ni abin da zan ƙaru wanda ni ma zan tura har ya tafi har cikin tsatsona har bayan na shuɗe. Wanda su ma za su amfana da abin da wannan malamin ya karantar da ni.

Eh nakan ƙidaya kayayyaki bayan yawanci mafi aka sari bayan kwana uku uku ko bayan kwana biyar biyar. Amma na mafi kamun hankali shine in sabin kaya sun zo su dole a idaya su a bambanta su da tsofin kaya kafin nan a zo a gwamusa su wuri guda saboda ka san yadda za a yi ka ware wannan sabo ne wannan tsoho ne. Wannan ga wanda suka zo yanzu ga kalar riban su wanda suke tsofin kuma kaya ne suma ga nan lokacin da suka zo su ga nan kalar riban su saboda ka tattance ka san wanne ne wanne ne.

Ai wannan ba zai irgu ba, saboda wayana ni shine babban abokina. Sirrina yana ciki, lambobin sirrina suna ciki, abubuwan bankina suna ciki, nambobin jama'an da nake mu'amala da su yana ciki, nambobin shuwagabannina suna ciki. Kaga ko da yaushe wayana yana hannuna. In saƙo ya shigo, da wuri wuri zan duba saƙo. In an ƙira ni, zan ɗaga, zan ɗauki wannan waya na ɗaga wannan, na ɗaga wannan ƙira da akayi mini saboda in ji mene ne yake tafiya. Sannan ga shi nan yanzu yanar gizo wato Internet kenan ya zamanto ko'ina akwai shi, kusan ko'ina akwai shi. Kuma da wannan yanar gizo za ka taimaki kanka, za ka samu abun da kake so. Za ka tura saƙo na bidiyo ne in ya kama, za ka tura saƙo na hoto ne, za ka tura saƙo na murya ne in ya kama, duka a lokacin da kake so. Kaga ba zai irgu ba ka ce wai ga iya adadin da kake sau nawa kake amfani da wayarka. Waya ai babu kaman shi, babban aboki kenan. Kuma waya nesa ne ta zo ta kusa. Kaga dole za a yi amfani da shi kusan ko da yaushe.

Aaa ina iya busa tsaki, eh to abu ni da bakina sannan sai dai in ban ga abun da ya ɓata mini rai ba ko abun da ya ƙular da ni ko abun da bana so kuma wannan abun da na gani na bana so ɗin ko na ƙular da ni ɗin babu yanda zan yi akai kawai sai in yi tsaki a wuce wurin.

Eh ina, muna amfani da, wato na'ura na kwamfuta, muna amfani da intanet, muna amfani ya, yan gizo kenan, muna amfani da printer, abunda zai fitar maka da rubutu, at a jikin takaddu, takaddu da zaka adana su, na amfanin yau da gobe da kullum.

Eh tabbas ina sa turare kullum. Kulli yaumin sai na saka turare saboda turare abun so ne. Bai kamata ka zauna ga ka nan kana mutum babba da kai azo ana jin jikinka yana wani ɗan tsami tsami ba. Turaren nan duk zai kori wannan abu. Sannan shi turare abu ne mai ƙamshi. Bayan ƙamshin da yake yi yana dang yana ƙara wa mutum imani, yana kai mutum kusa da abin bautarsa.

Eh tabbas ina shan ruwan 'ya'yan itatuwa, ina sha sosai. Kamawa gwanda ne? A'h lemu ne? A'a rake ne? A'a ayaba ne? Duka ina tsotsar ruwan su in sha saboda in ji daɗi, in ji garɗi sannan kuma ya mini amfani a jikina.

Eh ina share ƙura sau biyu, in ya kama sau uku sau huɗu, eh adad bisa ga yanayi da ake ciki. Yanayi na wiza ke nan a Hausance. Haka kamar yanzu lokacin hunturu ana samun ƙura sosai. Eh ana shara ma bila adadi wataran har sau biyar. Dan ni bana son datti, bana son ƙura kwata kwata. Wuri na yin datti yana yin ƙura zan sa a share. In ba wanda zan sa a share zan tashi zan share da kaina. In share in goge bana barin datti. Saboda duk eh abokan ciniki in sun zo su sami wuri tsabtsab za su ji daɗi gobe za su dawo. In basu dawo gobe ba ma za su bada labarin ka wa wasu. In su ka bada labarin ka wannan wassun kuma za su so su zo su wurin ka saboda kuyi mu'amala na ci gaba. Kaga ka karu.

To gaskiya irin miyan da nake so, suna nan sun kai kala guda uku. Akwai miyar wake, akwai miyan egusi sannan akwai miyan alayyaho. Wa'annan miyan duk wanda kayi mini gaskiya ba ƙaramin birge ni ka yi ba ko mutunta ni ka yi. In je wurinka baƙo ka min wannan har addu'a sai na maka. Saboda suna da daɗi ina jin daɗinsu sosai. Ina son su sosai. Dan ni zan iya jera a shekara ma in jera shekara ma wannan miyan su zan rinƙa maimaita wa ba abun da ya sha mun kai. Kuma za ka ga jikina iya yin kyau saboda dukkansu miya ne masu kyau masu amfani.

Abun da nake don kiyaye lafiya na koko don kare lafiyan kai na shine duk abun da na san wannan abu yana cutarwa, ina haƙura da shi. Wannan abu yana cutar da jiki, ina haƙura da shi. Wace wannan abu zai cutar da ƙwaƙwalwarka, ina haƙura da shi. Bana wani mu'amala da shi saboda na kare kai na.

Eh to, a gaskiya lokaci da na fi so a cikin a rana guda shine na fi, na fi son yamma. Eh yamma lokacin rana ta gama zafinta ta yi sanyi, eh hankali ya dawo jikin mutum. Zan je na yi wanka ko a wurin aiki nake zan je na yi wanka, in kintsa kaina in dawo ina yin tunani mai ma'ana. Na samu ruwan shayi na, ina korawa ina gane komi da komi a wannan lokaci.

Abincin da yake sa ni na ji daɗi gaskiya suna nan. Kaman akwai gwaten doya, gwaten dankali, miyan alayyaho da tuwon sa, tuwo miyan kuɓewa, tuwo miyan alayyaho, tuwo miyan wake. Sannan da shinkafa da wake da miya. Miyan su tu ke nan, sannan da shinkafa jalof da plantain da nama ko kifi ko ganda a kai. Ina jin daɗin sa sosai.

A'a, ba kullum nake duba kalanda ba eh amma na kusan bayan kwana bibbiyu, hakan nan ina dubawa. E wani lokacin kamawa daga yanayi ne da na samu kaina. Wani sa'in nakan duba kullum amma na ba ko da yaushe ba shiyasa na ce a'a. E.

A'a, ina shuke-shuke. Ina shuka tsire-tsire a gidana sosai. Ina da shi ma a halin da nake magana yanzu, yayin da nake magana yanzu. Ina da bishiyan ayaba a gidana, ina da bishiyan, eh, zogale a gidana, ina da bishiyan mangwaro a gidana, ina da bishiyan suna nan dai gasunan. Na, ga nan, eh, zaka samu ɗan itace da zaka sha, sannan zaka samu ganye da zakayi miya da shi, sannan zaka samu ganye da zakayi magani da shi. Wanin kamma in ya kama na isuen maganan lafiya duka, sannan ga inuwa, ga iska in ana zafi.

Eh ina sanya bel amma ba kullum nake sanya bel ba. Saboda ba kullum nake saka kaya da yake da alaƙa da bel ba. Eh in na saka janfa da hula na kaga ba ruwa na da bel. Amma in na saka jeans ko chinos ko wani, wani wando haka nan dai gentle shine zan ɗauki bel dina in ƙwama in saka. Saboda ya kama mun wandona, wandona ya zauna a jikina daidai da kyau sannan kuma ya ƙara ƙawata kwaliyan nawa.

Eh ina goga haƙorina sau biyu ne. Yawanci kusan kullum ma zan goga da safe zan goga da daddare. Da safe in na tashi nakan goga haƙorina in cire duk wani datti da yake ciki kuma kar ya yi wari. Sannan da daddare ma bayan na ci abinci in zan kwanta nakan goga haƙorina in wanke shi da kyau in ɗauraye shi. Daga nan kuma baran sake cin wani abu ba in badai ƴaƴan itatuwa ba ko ko ruwa ko ko ruwan shayi.

Ai wannan a kullum ma fata na ma kena cin yawa ba? A kullum fata na ma kena. Ina fatan samun cin yawa. Saboda kar ka ci kai kaɗai, in ka ci kai kaɗai, kai kaɗai za ka mutu. Sannan ya zamanto dai mutane da dama sun ci a karkashin ka, ga iyalanka, ga iyayenka, ga yan uwa, ga a wurin aiki ne kuma akwai yan uwa na dangantaka.

Duk yayin da na ji hayaniya hankali na baya tashi. Hankali na baya kwanciya kai saboda ba na son hayaniya ni a rayuwa na kwata-kwata. Hayaniya ai tashin hankali ne. Kana zaune lafiyanka, ƙalau wasu su zo su fara hayaniya a ganganka. Ai an matsawa rayuwan ka ko ƙwaƙwalwan ka ma, lafiyan ƙwaƙwalwan ka ya taɓu, ya samu matsala.

Na fi son AC a kan fanka. Idan kana da AC babu ruwan ka da wani wahalhalun fanka, wani ƙarfe ya ta wani walwalwalwalwal. AC kawai za ka ji sanyi ne yana buso maka. Kuma za ka sa shi a adadin sanyin da kake so, inda kake zaune, ɗakin ka ne ko ko a shagon ka ne ko ko masana'anta ka ne, za ka seta daidai adadin abun da kake so wannan AC ya ringa ba ka sanyi. Aga ya pi fanka.

Eh, ina shirya ayyuka bisa ga tsari kuma ya danganci wani irin aiki ne. Sanan koma wani irin aiki ne yana buƙatar tsari, ka yi shi daki daki, sala sala, ka san yaya menene shirinka na aikin nan da kake son yi ko kuwa aikin nan da kake yi. Dole za ka yi masa shiri, dole za ka yi masa tsari, za ka tanadi in ya kama na kashe kuɗi ne, za ka tanadi adadin kuɗin da za ka kashe. In ya kama na zo leburori su maka aiki ne, za ka tanadi iya adadi da lissafi da koma menene da yake ƙunshi wannan aiki din.

To wani kalan abun sha ɗaya ke nan. Akwai lemo na kwalba, akwai shayi, akwai kofi. To in a ɓangaren ruwan ɗumi ne, ruwan zafi na sha shayi da kofi kenan, ni nafi son shayi. Eh in kuma a ɓangaren lemon kwalba ne, wa ka ga wannan Coca-Cola? Ina mugun son shi. Ina son Coca-Cola sosai saboda iya da daɗi. Shi ma ba koyaushe nake shan shi ba saboda iya da illa, iya da siga sosai, sigari a cikin sa sosai. Eh.

Wata na ƙarshe, watan goma sha biyu, watan Disamba kenan. A lokacin akwai bikin Kirsimeti, akwai bikin ƙarshen shekara. Sannan abun da yake ƙara mun daɗi wannan lokacin, yanayi wato weza na wannan lokacin yana nan da sanyi da daɗi. Sannan babban abun da ya fi burge ni shine yan uwa da abokan arziki da suke wasu sassa wan faɗin duniya duk suna zuwa gida lokacin. Saboda ƙarshen shekara ne su zo su ci bikin ƙarshen shekara sannan su koma duk inda suke. To ka ga wanda ka jima ba ka haɗu da shi ba za ka haɗu, ana haɗuwa duka. Azo a zauna duka, iyalai wayanda aka daɗe ba a haɗu ba.

A'a ina cin salati, ina cin salati sosai kuma ina son salati. Yana da daɗi, yana da kyau, yana da amfani a jiki sosai. Abu ne da ba zai saka kayi jiki ba sosai, zai tafiyar da jikinka yadda ya kamata. Ganye ne toh ga haɗe-haɗe tun ba ma ya ji ƙwai ba, ya ji ƙwai, ya ji wannan ɗan ruwa-ruwa mai kalan madara madaran nan wato mayonnaise ko wannan shi salati cream in ai shi ke nan tafiya kenan. Idan ka soma ci sai ka manta kullum ka ina yake.

Eh na fi zuwa kasuwa ranan Asabar, ranan Asabar ko ko ranan Lahadi. Nan ranakune da ban cika zuwa wurin aiki ba, ba koyaushe nake zuwa wurin aiki ba. Ina bawa iyalaina suma lokacinsu, eh da zamu samu mugana in fahimce su, su fahimce ni da kyau. Eh.

A'a ina, ina, ina sabunta shirye shiryen kwamfuta sosai, sosai ma. Mafi akasari da kwamfutan muke amfani ma. Mu a layi da muke samun kuɗi kenan saboda murfa kanmu asiri. A muna sabunta shirye shiryen kwamfuta sosai, sosai da sosai ma.

Eh to wannan ya danganci wani kalan matsalan da ya faru kenan a wurin aiki. Eh ana samun matsaloli da yawa. Ana samun matsaloli na wanda bai iya kwamfuta ba ko bai san yadda zai iya shiga yanar gizo ba. Ya zo shi sabon ma'aikaci ne dole za ku koya mishi ko ko a bashi aiki zai je shi yi abubuwan da ba su ba ne bai san yanda zai yi ba kuma ba zai yi magana ba a koya mashi. Duk wannan matsaloli ne. Kuma ka ga zai je ya wargaza muku lissafi ne dole za ku san yadda za ku yi ku saka irin wannan mutanen a layi shima wannan matsaloli ne. Amma yanzu mun magance irin wannan matsalolin bamu cika barin wanda mun san bai san menene abun ba ya zo ya hau kan abu.

Aaa kujeru na suna da daɗi. Suna da daɗin zama sosai. Yanzu ma a kan ɗaya nake, ina ta jujjuyawa yanda nake so. Zan baje akwai mai ɗaukan mutum uku, akwai mai ɗaukan mutum ɗaya, kala irinsu guda biyu ne sannan akwai mai ɗaukan mutum biyu. Duka suna nan, suna nan a falo na a gida.

Kai! Na fi son shinkafa. Na fi son shinkafa akan tuwo. Ina son tuwon sosai amma na ni na fi son shinkafa saboda kusan kullum shinkafan ake yi. Da daddare ma ban cika cin tuwon ba. Amma in zan ci tuwo, akwai miya guda uku da nake so. Miyan alayyaho, miyan egusi da kuma miyan wake. In su ne zan iya ajiye shinkafa na ɗauke su. Amma na shinkafa, shinkafa a mini shinkafa da, da, da wake da miya, miyan sutu. Miyan nan a ce ga nama ko naman kaza a kai ko naman rago ko naman shanu a kai. Waiyooo tafiya kenan. Ko ko a mini jollof rice da namu irin na Najeriya. Caɓɗi. Ya ji su salati a kansa, ya ji su ƙwai, ya ji nama, ya ji naman ka naman kaza, ya ji naman rago. Waiyo tafiya kenan. A gaskiya ina son shinkafa. Na fi son shinkafa akan tuwo.

Na fi son wasan ƙwallon ƙafa. Ina son wasan ƙwallon ƙafa. Wasa ne mai daɗi. Wasa ne wanda da ilimi ake yin sa. Wasa ne wanda dole sai ka iya shi, in baka iya shi ba sai dai ka yi shi don dai motsa jiki amma indai ka iya shi za ka fi jin daɗinsa. Daɗin daɗi kuma wasa ne na neman kuɗi. Eh, in ka iya shi sosai ka shahara har biyan ka za a yi saboda a kalle ka kana bugawa. Eh, ko in buga ko ko in kalla a TV.

Eh yanzu gaskiya ba a yi, bana yin wuta da itace a gidana. Sa'ilin da nake yaro ne dai ina gidan mu ba maganan wai zan yi iyali shine mu kan, akan aike mu je mu siyo itace ko ko mu je mu, mu je mu sassako itace a ɗan jeji hakan nan mu kawo gida saboda a hura wuta da shi, a dafa mana abinci. Amma a yanzu bana amfani da itace wurin yin wuta.

Ah ina sayan kaya a yanar gizo, ina sayan kaya daga akwai Alibaba, ina sayan kaya Alibaba Express, ina sayan kaya a Temu, ina sayan kaya a, a akwai Konga. Ina sayan kaya a wannan wuraren da dama kuma kaya ne masu inganci kuma masu sauƙin kuɗi kuma kaya ne da ba za ka same su ba a nan, a nan wuraren mu nan arewacin Najeriya. Amma in a can ka saya, in a yanar gizo ka saya, za ka saya, za ka samu abubuwan kalan kayan da kake so.

A'a ni ba na ajiye makulli. Makulli in dai sai dai in na dawo gida haka, makullin mota na shine zan ɗan ɗaura shi a kan teburin da nake ajiye talabijin dina na kallo a gefensa. Amma in dai zan fita ne, key na yana al makulli na iya aljihu na kulli yomi. Ba na wasa da makulli na saboda ba abin wasa bane.